Yaushe kake fara aiki kullum? To wannan shine tambayar da aka yi mun, kuma tambayan da aka yimin ɗin nan ina tambayana ko ina da takamaiman lokacin da nake watsa asalin fara aiki waton kullum to a gaskiya na farko dai zan ce ni ma'aikaci ne kuma ina zuwa aiki kamar yanda aka wato asalin tsara, kwana biyar a sati wanda ya ɗauki kwanan kwanaki kamar ranar Monday, Talata, Laraba, Alhamis da Juma'a. To a gaskiya ni ban ce muku ba ni da wani takamaiman lokacin da wato nake fara aiki kullun. Amma kuma ina da watan abun da ake kira saficom. Wannan saficom unsu ne wanda suke wata asalin duba tsarin zuwa aikin mutum, ko mutum na zuwa aiki kullun ko kuma baya zuwa aiki kullun ko kuma a'a mutum yana zuwa aiki a kan lokaci ko baya zuwa aiki akan lokaci. To asali mu aikinmu gaskiya kaman yanda gwamnati ta tsarashi ta tsarashine a aiki wanda akanzo wato kamar ƙarfe takwas na safe kuma da rana kuma sai a atashi a ƙarfe bakwai to a haƙiƙanin gaskiya ba zan ce ko ni ina zuwa aiki kowane rana wannan ƙarfe takwas ɗinnan ko bana zuwa ba. Amma na kan e iya ƙoƙarin bakin wajena. Yace ma eh lallle koda ban tafi wajen aiki a dai-dai kan gabar lokacin da gwamnati ta saba zanfi yi mata iya ƙoƙarina inga cewa eh nazo wajen aiki kuma kamar yanda ya kamata acikin lokaci ko da na danyi latti lokacin ba zai yi na yi latti sosai ba. To a gaskiya zan ce ina koƙarin zuwa aiki akan lokaci kullun.

Yaya kake taimakawa mutane? To a gaskiya ni mutum ne wanda ina iya ƙoƙarin bakina ga wato na, wato kwatanta gaskiya ko adalci. To ba zance takamamme ga wato abu kwaya ɗaya wanda nakeyi na bazan taimaka ma mutane ba. Dalilin da yasa kuma zance haka shine saboda akwai abubuwa da wato dama da mutane suke ruwan butaka a kansu to abinda yake kasancewa shine a duk lokacin da mutum yazo ya sameni da irin nashi damuwan, to a wannan lokacin idan ina da ko wato asalin hali ko nauyin da zan iya yin wato asalin me keda suna in taimaka mishi, zanyi ƙoƙari wato in ga na taimaka mishi. Ko wani lokaci maybe akwai specific abu, um wataƙila Allah Subhanahu wa Ta'ala ya waton wadata mu, ya da waton asalin ƙarfi waton na wadatan dukiya. To kota wannan ma zaka iya ka watan asalin taimakawa mutane ko kuma watan kai amfani da shi ƙarfin ka wajen taimakawa mutane. A'a babba ne yazo yanada kayan nauyi, zaka ita ka dan taimaka mishi ka ɗauka mishi wannan kayan, ko kuma a'a macene mai ciki zaka iya taimakawa wani lokaci kaɗan bata lift a mota ko wani abu, akwai abubawa da dama da mutum ze iya yi ko zance akwai abubuwa da dama da nakeyi wajen watan asalin taimakawa mutane ko wani lokaci mu kan danyi kamar irin lokacin azumi, mu kanyi abinci da ɗan ruwa da wasu abubuwa wanda a lokacin mu kan ɗauke shine mu fita dashi wajen mutane kamar wanda basuda ƙarfi, sain muyi ƙoƙari muɗin basu a matsayin abin da za su ci ko su sha ruwa da shi, sadaka. To kaga a wajen kuwa na san an taimaka ma mutane ko a waje da za kaje ka samu a'a ga abun nan kana ganin shi zahiri ne a'a idan mutum yayi haka shine yayi wato asalin daidai. Amma saboda wato a salin ƙaranci tunani ko ƙarancin sani akan wannan abu zakaga mutun bazai iya yi nna to a'a lokacin mu, mu idan muna nan mu kan yi wasu iya ƙoƙarin mu, mu ga mun taimaka ma irin waɗannan mutanen a wannan lokacin.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki wato ma'ana ka kan rubuta abubuwan da ka yi da kuɗin wajen aiki? To a gaskiya ya kamata idan ka kasance kai mutum ne, wato mai asalin rubutu kuma kana so ka san asalin inda ka dosa ko kuma abun da kakeyi kasan iya adadin abun da ka kashe ko kuma adadin abin da ka yi amfani da shi to ba za ka daidaita asalin samun shi ba. Sai idan har kana wato da abin da muke maganar cewa record, watan tarihi. Tarihin nan kuma shine mai rubutu sai ya tabbatar da cewa eh duk abin da ya shiga ka rubuta kuma abin da ya fita ka rubuta idan ko ba ka yi haka. So ina tabbatar maka da cewa wata rana dole ne za'a zo a samu ɗan matsala ko da ta wajen rubuta abin da ya shiga ko kuma ƙiyase abin da ya fita. So da yawa mutane sukan ɗauke shi kamar ba kome ba ne. Za ka yi kasuwanci ko za ka yi wani abu tara da kuɗin aiki ba ka rubuta ba ko kuma ba ka ajiye receipt da zai tabbatar da eh cewa gashi wannan abun gashi haka aka yi kuma da ruɓi kaza ɗaya. Wanda rashin rubuta wa yana ayyukan da ka ke yi ko kuma rashin rubuta wannan kashe-kashen kuɗin da ka ke a gaba zai iya yazo ya haifar maka da wato asalin matsala. Ala wataƙila wani yana bibiyan ka da sharri ko kuma wani abu. To ka ga anan idan wannan mutumin zai zo ya ce to ai mu faga wannan kuɗaɗen na wane kaza gwamnati ta ba shi kuɗin aiki kaza amma yanzu mun duba mun zo mun ga a babu kuɗin ko kuma a'a an yi amfani da kuɗin. To a lokacin kuma kuna son ku san cewa oke a shi wannan kuɗin an yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata a yi ne ko kuma ba a yi amfani da shi ta wannan hanyar ba. To iya abun da zai iya baku wannan tabbacin cewa anyi amfani da wannan kuɗin ta hanyar ɗaya kamatane ko kuma ta hanyar da bai kamata ba shi ne za ku yi amfani da abubuwan da aka rubuta da wannan kashe-kashen da aka yi da kuɗin aikin. Idan kun duba kun gani a wajen za ku yi duba littafi ku san cewa oke idan an cire abu kaza daga cikin abu kaza menene zai rage ko kuma a'a. Idan an haɗa abu kaza da abu kaza menene zai rage ko kuma a'a. A cikin wannan ayyuka ga abun da aka yi da aka yi kuma ga abun da ya rage ga abun da ya yi saura ga abun da kuma ake buƙata za'a wannan. To ka ga da hakan rubutu a rubuta kashe-kashen kuɗi na aiki yana da matuƙar amfani yana da watan daraja da fa'ida sosai wanda shi zai taimake ka gobe wajen yin wata asalin explanation bayan da dalla-dallan yadda ku ka yi amfani da watan asalin kuɗaɗen aiki.

Me kake ci a wurin aiki? Hmm, gaskiya ni ba mutum bane wanda na saba da waton cin abinci a waje. Wai-- na fi wato asalin gane cewa in samu abinci na ko in sayi abinci in kawo gida, iyalina su dafa mana wanda za mu ci dukanmu, mu ji daɗi kuma za ka girka shi a yanda ka ke so. To, wannan tambayar dila zai iya nan zuwa da ɗan banbanci saboda nan sukan suna tambayar mune abun da nake ci a wajen aiki. To, kamar yadda dai na faɗa baya ni ba wani mutum bane ne sai ya ciyi ko son cin abinci a waje amma wani lokaci yakan nan ɗoruwa mu tum yana wajen aiki ka nan samu a to appetite ko ɗan ji marmari kaman yanda Hausawa suke cewa wato ka samu kaɗan ci wani abu ko kaɗan sa wani abu a cikinka. To a gaskiya lokaci idan na wato asalin samu irin wannan yanayi na wato marmari ko appetite ina na ɗan ƙaru, ina son ɗan ci wani abu kuma ina wajen aiki. To na kan ɗan fita in dan je nan bada nisa ba wajen kusa da wajen aikina ne. Aaa, akwai mutanen da suke yin ɗan wato maraina, dan da abin da ake ce dashi masa a miya sai in dan je in dan samu saura in ci ko kuma wani lokaci mutum zai iya dan samun ɗan taliyansa da hanƙan mai da yaji wanda nan talakawa dai suke ɗan yi a cikin gari wanda bai fi ƙarfin ka ba za ka dan samu ka siya ka ci. Amma, ah, so da yawa gaskiya zan iya ce muku ni bana wani cin abinci a wajen aiki amma gaskiya idan ya ɗauro na kan ɗan fita in je kamar yadda na faɗa baya in je in ci masa. Ko akwai wani ɗayan shago nan gefen mu wanda ake sayadda ɗan abinci. Wani lokaci ina dan fita in je in dan ci abinci in kuma kwaɗayin ba wai mai ɗanyunwa bane. To wani lokaci mutum ma ba sai ya je ya siya abinci ba. Na kan ɗan fita ɗan bakin shago, mutum ya dan samu wato ɗan snacks dinshi da ɗan drinks ya dan sha wanda zai dan, dan tare mishi wani abu. Especially ka ɗan samu ɗan biscuits ɗinka ko da ɗan kunun zaki ko kuma wani lokaci ka ɗan nima ɗan wakenka tunda fast food ne kuma kana wajen aiki sai kaɗan ci. To irin abubuwan da nake ci ke nan so ɗan lokaci a wajen aiki amma ba ko yaushe bane ma nake cin abinci ni kan a wajen aiki. Eh, gaskiya ni ba mutum bane wanda na cika son cin abinci a wajen aiki.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Eh to gaskiya munada wato asalin dangantaka mai kyau tare da ita shugaban aiki. Dan gaskiya ni mutum ne wanda a kullum yaumin ina yin iya ƙoƙari na wajen in ga cewa watan na kawo asalin abin da ake magana dan result. So, a kullum yaumin idan shugaban aikinmu ya bani aiki, mukan yi watan iya bakin gwargwadan ƙoƙari na, sai in yi aikin nan sai inda naga ƙarfi na ya tsaya. To, a kullu yaumin wa'innan abubuwan da nake yi yana daga cikin wato abubuwan da yake sa dangantakar mu da shugaban aiki yake watan yin daɗi. Kasanshi rayuwa mutum ajizi ne. A kullu yaumin idan har dai kana tare da mutum ne kuma har ga Allah shi wannan mutumin ba amfana yake yi tare da kai ba, musgunawa ne yake yi tsakanin ku da shi ko kuma a'a kuna tare da mutum bai isa ya saka aiki ka yi mishi dai-dai ko a kan lokaci ba. To, lallai kai zaka ga cewa asalin dangantakar ku da shugaban aiki ba za ta tafi dai-dai ba. Dalili kuwa shine wannan shi shugaba a matsayin shine shugaba, shi shugaba ne a kowane lokaci kuma ya kamata a matsayin ka na mai binbayan shugaba ka kasance mai wata asalin ladabi da biyayya. Ka kasance mutumne wanda a duk lokacin da shugaba yake da buƙatar ka yi mishi wani aiki, ka kasance ka na nan ka iya mishi kuma ka na yin aikin a lokaci. Yadda yakamata ka kasance mutum wanda duk abunda shugaba yakeso shi zakayi to dan haka zakaga duk abunda zakayi aah dangantakar ku dakai da shugaban ku akwai kyau kuma bazata lallace ba don saboda me? Kana ba shi watan daidai gwargwadon respect ɗin shi a wajen aiki. Don haka kuma shi ma zai yi ƙoƙari ya wato asalin ba ka iya gwargwadon shi ma respect ɗin da zai ba ka a bawaidan ko ka girmama shi a wajen aiki ba. A sai dai don kai ma kana watan asalin kyauta ta mishi kuma kana bin umarnin sa. To, don haka za ka ga watan dangantakar ka da kai da shi watan yayi asalin kyau sosai.

So nawa kake tsarkake gidanku? To gaskiya tsarkake bwa barin ce ko meye abin da kuke nufi ba, amma kuma a matsayina na musulmi, tsafta yana daga cikin watan asalin cika cikan musulunci. To dan haka kuma kaga tunda ni musulmi ne, ba zai yiwu in zauna a wajen da babu tsafta ba saboda me? In har ni na yadda na zauna a wajen da babu tsafta. To kaga ba ni da waton abun da ake magana addini. To, dan haka zai kasance a kulli yaumin gidana a tsaftace ne, amma ban sani ba ko a'a kuna tambayan sau nawa nake shara ko kintsa gidana, a ko a rana ne ko a sati ne ko a makon bane wannan ba ku faɗa ba. To kamar yadda na gaya muku baya na ce muku ni musulmi ne, na farko addinina bata yadda da zama a waje mai najasa ba. To dan haka kuma kaga dole ne in tsarkake waje. So ya zama min kamar ibada ne. Kullum sai na tashi, na yi wato asalin ɗan shara, in yi wasu abubuwa na tsafta na tsarkake gida kafin in fita. A wani lokaci kuma zaka ga na kan ɗan yi kwana ɗaya, kwana biyu, ban waton asalin tsaftace waje ba saboda me? Saboda na san dama shi wajen a tsarkake yake, wato ba shi da najasa. Amma har idan muddum na san da cewa waje ne me, watan yawan samun najasa, to babu yadda zan yi, zai kasance a kulli yaumin. Ko wane lokaci in na ɗan gilla na gifto, zan yi waton asalin iya bakin ƙoƙarina in ga na, na yi iya bakin ƙoƙarina in ga na wannan na tsarkake waje saboda gaskiya ni mutum ne wanda bana son zama a cikin wuri wanda ba shi da tsafta. Kuma haka nake yi, wata ƙoƙari in ga daga ni gidana, matana da yarana da kuma sauran 'yan uwa da abokan arziki. Su masu yi ƙoƙari su kasance mutane ne masu tsarkake su, watan asalin gidajensu a kulli yaumin. Idan ba ka tsaftace gidanka kai hatta karkana, kan lafiyar jikin ka ma yana da wata asalin barazana saboda dauɗa ba ya kan wata asalin kawo abin da ake magana da ake ce da shi ciwo. To kaga dan haka kuwa ya kasance dole mu din ga tsaftace anguwa ko gidajenmu ya zama dole.